Kana karatu kafin ka kwana? Eh, ina karatu kafin in kwanta. Don yanayin karatun mu na karatun likitanci ana bukatar mutun ya karatu kullum. To dai yawanci lokacin da ma kake da shi naka na kanka shine lokacin kafin ka kwanta. Duk wani abun da ya yi karfe tara, goma, sha daya zuwa sha biyu na dare kafin mutum ya kwanta mutum na don samu ya karatu don idan an tashi da safe, an shirya kafin a fita akan zuwa a ɗan aji, a ɗan yi lakca ta awa biyu haka sannan a futo a ci abincin safe a koma a yi wato ward rounds ke na a zagaya a duba marasa lafiya. In ranan clinic ne akan je suma aga marasa lafiya a clinic wanda ke zuwa daga waje har zuwa wani karfe daya karfe biyu. Daga nan kuma sai a je a sallah, a zahar, a ci abinci sai kowa ya koma gida. Kwana in akwai aiki a ci gaba zuwa dai karfe huɗu karfe biyar ake tashi aiki. In akwai call, call yana farawa tun daga karfe huɗu. Sai a yi call shima a zo a ganin patients kuma a ringa ganin emergency wanda suke kan admission suma a ringa zuwa ana zagayawa ana ganin su. Daya bayan daya in akwai wani aiki a yi in za a sa layi ne in za a sa rogon fitsari duk dai da sauransu akwai ayyukan da akeyi. To in kuma ɗakin haihuwa ne wato labour room duk mutum zai kaje karɓa haihuwa wanda suke available. Duk dai yawanci dai zuwa dai bayan isha dai dare haka shine mutum zai ɗan samu lokacin da zai ɗan yi karatu. Kuma fi yawanci a irin wannan ɗan lokacin na muke samun mu na yi karatu.